Kana son kallon faduwar rana? Sha'awar kallon faduwar rana ko akasin haka abu ne wanda ya bambanta tsakanin mutum da mutum, kuma yanayin muhalli yana taka muhimmiyar rawa wajen haka. Ba kowane wurare bane ba, muhallai bane ba mutane kan samu damar kallon faduwar rana. Saboda yanayin cunkoso, dogayen gine-gine da abubuwa makamancin haka. Samun gudanar da rayuwa a muhalli wanda yake da teku, dogayen tsaunuka sukanfi bawa mutum damar kallon faduwar rana saɓanin waɗanda suke a kwari ko kuma cikin kwazazzabai ko kuma waɗanda suke cikin cunkosu na dogayen gidaje, dogayen itatuwa da kuma abubuwa waɗanda kan kare ka daga ganin wasu abubuwa na halitta.

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Duba saƙonni gaskiya ɗabi'a ta ce musamman a yanzu, da mafi yawancin sadarwa take samuwa ta hanyar saƙo, musamman saƙo na email, WhatsApp da sauransu. Duba saƙo abu ne wanda yake gudana a duk rana fiye da sau a kirga gaskiya. Ba lalle bane ba ko da lokacin aiki ne mutum ya gaya maka haƙiƙanin adadin lokutan da yake duba saƙo. Saboda wasu aikace-aikacen ko da a wajen aiki ne sun dogara sosai ta hanyar aikewa da saƙo musamman na email. Saboda lokuta da dama akan yi amfani da hanyar saƙon ta email domin karɓar umarnin aiki, samun sauye-sauye a wajen aiki da kuma samun sabbin ayyuka ko kuma turawa da kammalallin ayyuka. Don haka ba abu bane mai sauƙi ma'aikaci ya iya gaya maka adadin lokacin, lokacin da yake duba saƙonni musamman a lokacin aiki.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? A halin yanzu ina amfani da kafofin watsa labarai masu tarin yawa, musamman waɗanda Suke suke na yanar gizo-gizo wato na intanet. Akwai kafafen watsa labarai da muka sani na da na gidajen rediyoyi, talabijin da kuma jarida. Samuwar intanet ya canje yanayi domin yanzu gidajen rediyo, gidajen talabijin da kuma jaridu sun fi mai da hankali wajen watsa labarai ta hanyar amfani da shafuka na intanet da kuma handle handle na dandalin sada zumunta na intanet kamar Fesbuk, Tuwita, X kenan, Instagram da dai sauransu. Daddaciwa waɗannan kafafen yaɗa labarai suka amfani da tsohuwar hanya ta rubutu amma yanzu sun fi mai da kai wajen watsa labarun su ta amfani da hanyar intanet. Dandalolin sada zumunta kamar Fesbuk ya kasance wurare da kafafen yaɗa labarai ke fara saka kanun labarai na cikakken labaran da suka rubuta a shafukan su na intanet. Wanda mai buƙata idan ya ga wannan kanun labari zai dangwala maɓalli wanda zai mayar da shi wancan cikakken shafin nasu na dandalin.

Sau nawa kake goga haƙora? Duk da cewar likitocin haƙora suna ba da shawarar cewa mutun ya rinƙa goge haƙora fiye da sau ɗaya a rana, ma'ana sau biyu ko kuma duk lokacin da ya tashi bacci ko kuma duk lokacin da ya gama cin abinci. Amma alal hakika ina yi ne sau ɗaya. Ma'ana lokacin da ya kasance na tashi daga bacci na safe, bayan nayi sallah kafin in yi abinci, inci abinci lokacin nake gogewa. Gaskiya yanayin yadda nike yi ya sabawa yanayin yadda likitoci suke bada shawara. Saboda ban fiye goge haƙora bayan duk lokacin da naci abinci ba. Duk da cewa ana bada shawarar yin hakan abu ne mai kyau. Na fi yi dai sau ɗaya a rana da safe kenan. Amma yi bayan lokacin da mutun ya ci abinci ko zai kwanta bacci ko ya tashi bacci shine mafi a'ala shine mafi dacewa.

Yaya kake haduwa da abokin ciniki? Haduwa da abokin ciniki yanayi ne mabambanta domin kowane abokin ciniki ya ta'allaka yadan ya bambanta hanyar da kake haduwa da shi, sai dai mafi dabara ita ce mukan hadu da abokin ciniki a lokacin da buƙatar wannan kayan da muke siyarwa ta kawo sa ta hanyar yi masa talla ko kuma ta hanyar ji daga wasu waɗanda muka taɓa hurɗa da su ko kuma ta hanyar tambaya a sanar da shi abin da nake siyarwa a inda nake siyarwa.

Kana son cin abincin titi? A zahirin gaskiya ban fiye so ba, sai dai yanayi ne ke kasancewa mutun ya rinka cin abincin titi. Cin abinci na gida ya fi gamsar da mai cin sa fiye da cin abinci a titi. Domin cin abinci a gida yana ba ka dama ka ci abun da kake bukata, domin kai ne za ka dafa ko kuma kai ne za ka ba da umarni dangane da abun da kake so a dafa maka. Abincin titi abinci ne wanda aka riga aka kammala aka futo da shi ba don mutum ɗaya ba, sai dan mutane mabanbanta ra'ayi. Don haka kuwa za ka iya samun shi da yanayi wanda ya sabawa waɗanda ke bukatarsa. Domin a duk lokacin da ka tara mutum fiye da ɗaya, za a iya samun bambancin ra'ayi tsakanin masu cin abincin. To abincin titi abinci ne kuma da ba a yi dan mutun ɗaya ba. A waɗansu yanayin nakan bukata in ci idan ya kasance bana gida. Amma idan ina gida bana cin abincin titi, sai dai abincin da na dafa ko kuma na sa aka dafa mun wanda ya dace da ra'ayina da kuma bukatata a wannan lokaci.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Na kan je kasuwa a kowace rana ta mako ba tare da ware wata rana ba. A wannan muhalli, zuwa kasuwa ya kasance kusan kowace rana. Ba a cire wata rana ta karshen mako domin rashin zuwa kasuwa. Saɓanin ranakun aiki, ranakun aiki akan ware rana biyar a mako. Zuwa kasuwa kuwa ba a cire wasu adadin kwanaki a ranakun da ake yin hutu, hutu na bikin shekara shekara kamar hutun ƙaramar sallah da hutun babbar sallah. Sune ranaku kaɗai waɗanda ake warewa wanda ba a zuwa kasuwa a cikinsu. Amma kowace rana, Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis har da Juma'a ana zuwa kasuwa. Sai dai kamar ranar Juma'a akan ware wani lokaci domin sallar Juma'a wanda akan rufe shaguna domin aje gudanar da ita. Amma ranakun zuwa kasuwa kullum ne, kullum ne, in dai ba ranakun hutun shekara shekara ba kamar waɗanda aka ambata a farko.

Wane gudu na fanka kake so? A shi wurin na fanka abu ne wanda yake ta'allaka da yanayi. Idan ya kasance lokacin sanyi ne, to gudu bai wuce na ɗaya ba ya isa ya wadatar. Idan kuwa kasance sabanin haka ne, misali lokacin zafi shima lokacin zafin yanayi yanayi ne. Akwai irin da asuba, akwai irin da farkon dare, akwai irin da tsakiyar dare. Lokacin da zafi ya fi ta azzara, a lokacin aka bi buƙatar gudun fanka sosai. Domin za a so tai gudu, ya gudu domin kawar da wannan yanayi na zafi. Lokutan zafi wani lokacin sukan fara daga ƙarshen sanyi a cikin rani zuwa bazara har ya zuwa wani yanki na damuna. A lokacin mutane sun fi iya son gudun fanka wanda ya kai ƙarshe. Duk da cewa akan samu sabani tsakanin yanayin fanka da fanka. Wata ma'aunin gudun ta yakan je daga alƙalami na farko zuwa na biyar. Wani kuwa ɗaya ne zuwa uku, wani ɗaya ne zuwa biyu ya danganta. Amma dai ko ya dai ya kasance yanayi shi ke, shi ke sa a buƙaci gudun fanka kaɗan ko ko mai yawa. Idan ya kasance yanayin zafi ne to za a so sosai. In kuma ya kasance lokacin sanyi ne to ba a buƙata sosai. Akwai lokacin da ma ita kan ta fankar ba ta kunnuwa saboda yanayin sanyi. Saboda ba zai yiwu ba yanayi yakan samar da sanyi kuma ka ƙara buƙatar wani sanyi daga wasu kayayyakin lantarki kamar fanka.

Kana fin son miya mai zafi ko sanyi? A'a zahirin gaskiya, na fi son miya mai zafi. Na fi son miya mai zafi saboda da a nau'in abinci kana bukatar mai zafi. A'a zahirin gaskiya, na fi son miya mai zafi. Na fi son miya mai zafi saboda da a nau'in abinci kana bukatar mai zafi. Shi abinci wani abu ne wanda a kowane lokaci musamman a munan da kuma nau'in abincin da muke bukata. Saboda a misali yanzu lokacin sanyi duk abinda zaka so ka sa a bakinka zaka so ya kasance yana da zafi. Idan yana da zafi ka.

Yaya dangantakar ku da shugaban aiki? A gaskiya dangantakar ta da shugaban aiki dangantaka ce mai ƙarfi, ingantacciya. Domin muna samu muna gudanar da aiki cikin natsuwa da kwanciyar hankali tare da shi. Ba mu samun wani sabani, ko wani samun casgaro na aiki da shi. Domin gaskiya akwai fahimtar juna mai kyau. Dama abun da ake buƙata shine ma'aikaci da shugaban sa a wajen aiki ya kasance akwai fahimtar juna. Indai akwai fahimtar juna, kowa zai rinƙa fahimtar kowa. Ba zarge zarge, ba muzgunawa, ba cin mutunci. To hakan zai yi matuƙar taimakawa wajen samun nasara wajen aiki. Fahimtar juna a wajen aiki tsakanin ma'aikaci da shugaban aiki yana taimakawa wajen samun nasarar aiki. Idan ya kasance ba a fahimtar juna a tsakanin shugaba da kuma ma'aikaci, to zai kasance ana fuskantar matsaloli da dama. Wanda a ƙarshe nasarar ma da ake nema a samu a wajen wannan aikin, ba za ta samu ba sai da fahimtar juna. Fahimtar juna na da matuƙar muhimmanci. Tana taka muhimmiyar rawa wajen samun nasara a wannan wajen aiki. Wala Allah kamfani, ne ko kuwa wata masana'anta ce, Indai ya kasance akwai fahimtar juna tsakanin ma'aikata, da kuma shugaban aiki, abun yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen samun nasara da kuma cin samun abun da ake nema. Domin idan ya kasance akwai wannan fahimtar junar, za ta taimakawa sosai. Ba maganar zarge zarge, wani ba zai zagi wani ba, wani ba zai zargi wani ba. Idan shugaba ya ce ga abun da za a yi, to a haka za a samu Shi ma mabiyi, ya bi. Idan ma kuma mabiyi ya ga akwai wata matsala, a haka zai iya tuntubar shugaba cewa; "Eh ana samun matsala waje kaza ko kuma za a iya samun matsala a waje kaza." Shugaba ya duba, ya gani, ya ce "Eh ya kamata a gyara, a gyara ko a yi kaza ko a yi kaza." Gaskiya dangantakar mu da shugaba na a wajen aiki, aa dangantaka ce mai kyau, ingantacciya. Muna fahimtar juna, muna gabatar da komai a cikin natsuwa, cikin fahimtar juna, cikin hankali. Kowa yana jin daɗi. Gaskiya. Abin gaskiya abin burgewa ne, abin sha'awa. Muna jin daɗin haka, ƙwarai da gaske, ƙwarai da gaske gaskiya.

Ka fi son zama ko tsayuwa? To gaskiya lamarin abunda na fi so don gani da zama ko tsayuwa abu ne wanda ya shafi a yanayi. A mafi lokuta gaskiya na fi son zama, na fi son zama. Domin nakan iya zaunawa na awanni da dama saboda a duk awa ashirin da huɗu to gaskiya mafiya lokuta na fi son in zauna fiye da in tsayu-- in tsaya tunda in dai ba bacci nake ba. Sautari na fi son zama sai dai kuma idan zan yi wani abu wanda ya shafi motsa jiki ko tafiya kamar yanzu zan je in karɓo wani abu ko an aike ni wani abu daga wajen-- an aike ni wani waje daga wajen aiki ko kuma ina buƙatar wani abu to a lokacin ne nake tafiya wacce ina yanta ne a tsaye. Amma in dai ma kuwa ba wani abu nake yi ba ina tafiya ko aiki to gaskiya ina a zaune ne saboda na fi son zama sosai fiye da tafiya. Idan ina zaune a lokacin ne nake da damar gudanar da ayyuka da dama. Zan iya yin karatu ko in yi rubutu ko in yi wani bincike, sautari duk ina yi ne a zaune gaskiya saboda shine bana gajiya. Idan ko nace tsayuwa ce ƙafakuwa na suka ɗauki lokaci ina tsaye, zata iya yiwa ƙafata ta fara gajiya in ringa jin ta yi duk ba daɗi gajiya da sauran abubuwa. In kuwa zama ne zaka ji ka zauna gaskiya lafiya lau cikin natsuwa cikin jin daɗi ba ka ma damu ba. Inda yanzu za ka iya zuwa ka ɗau awanni huɗu, biyar kana zaune ba ka damu ba. Amma in aka ce tsayuwa kake ko tsayawa kai irin na minti goma, goma sha biyar, ashirin a irin layi ko wani abu sai ka ji mutum yana faɗa shi ya gaji, ya gaji. Amma inda ko da layi ne ko jiran wani abu aka ce ga guri ka zauna to zaka gani. Inda ma za ka gane cewa eh zaman ya fi da ake samun ƙurarren zama. Da wuya ka ga an ware wurin tsayuwa amma wurin zama kuwa kana zuwa za a ce to Bismillah ka zauna. Domin zaman ya fi tsayuwa, ya fi tsayuwa, ya fi tsayuwa jin daɗi. An fi jin daɗin zama gaskiya sosai da sosai fiye da tsayuwa saboda a zaune ne za ka samu dukkan abubuwa a cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali ba tare da wani damuwa ba. Amma in aka ce tsayuwa ce gaskiya za ka ji ka gaji sosai iya gajiya gaskiya duk yadda aka yi zama ya fi tsayuwa sosai. Zama ya fi tsayuwa kuma ni kai na, na fi jin daɗin zama fiye da aka ce in tsaya. Domin tsayuwa gaskiya duk tana sa ni gajiya. Ina gajiya sosai idan kuwa zama ne za ka zauna cikin kwanciyar hankali, ka zauna lafiya ba tare da wani takura ba ko gajiya saboda da ka ji mutum yana ta ƙorafi ƙorafi a ayya ka bar ni tsaye tun ɗazu awa kaza. Amma in zama ne za ka yi zamanka ka ɗau lokaci idan ma mutum koɗam wani abin sha ne ko wani abinci aka iya kawo wa ka ba mutum yana ci yana sha ko kuma ka samu littafi ka ba shi. Kana ba mutum littafi ka san zaunawa zai yana karanta amma inda ko da littafi da daɗi ka ce ga shi wannan kuma tsayuwa za ka karanta a tsaye za ka ga mutum gaskiya baya so. Dan haka gaskiya zama ya fi. Na fi jin daɗin zama sosai da sosai shi ya sa ma na fi zama. Gaskiya bana son tsayuwa saboda tsayuwa na sa in gaji, inji ƙafakuwana duk sun fara zafi ko raɗaɗi ko dai wani abu mara daɗi haka. Toh ai kuwa ai zama ya fi daɗi gaskiya. Na fi son in zauna, na fi son in zauna sosai da sosai ɗari bisa ɗari fiye da a ce wai na zo ina tsaye gaskiya. Na fi son in zauna wannan gaskiya.

Ka fi son fensir ko alkalami? Maganar zaɓi tsakanin fensir ko alkalami abu ne wanda kafin muce zamuyi duba dangane da wasu abubuwa. To, shi dai fensir abunne wanda ake amfani da shi wajen rubutu da zane a wasu wurare. Shi kuma alkalami shi ma abu ne wanda ake yi amfani da shi; rubutu ko zane a wasu wurare. Kafin zuwan fensir da alkalami ake amfani, za a yi amfani da alkalami da tawwada wajen rubutu wadda ita ce tsohuwar kimiyya ko kuma ita ce tsohuwar hanyar rubutu wadda kuma har yanzu ana amfani da shi. Haka shi ma fensir ana amfani da shi. To amma ko wanne yana da nasa wajen. Alkalami yana zuwa ne da, ah, tawwada wanda idan aka ɗiga ruwa ce wacce za a shafa. To, bancin ita alkalami yana da wani abu sautari idan ka yi rubutu da alkalami a musamman a takarda ba ka da damar da za ka goge shi Shi kuwa, ita kuwa tau-- ita kuwa, shi kuwa fensir idan ka yi rubutu da shi za ka iya gogewa. To amma kuma rubutu na alkalami da kayi alkalami ya fi ɗaukar lokaci bai goge ba saboda za ka iya rubutu da alkalami ya ɗau shekaru dubunnai. Fensiri kau-- za ka ga yana saurin gogewa. Wani lokacin ko takarda ce aka fiya taɓawa in dai rubutun fensiri ne yana gogewa domin rubutun baya hawan takardar sosai. Sai kuma akwai rubutu a kamar irin wajen allo ko da sauransu wanda idan da fensiri ne, idan da fensiri ne ka yi to ba zai saurin wannan ba. Ba za ka yi jin daɗin cire shi ba ko goge shi ba. Amma idan da alkalami ne kana yi ko da ka gama za ka iya wankewa idan ka wanke shi ke nan. Sannan kuma akwai wurare da dama wanda kowanne yake aiki. Kamar masu zane na gidaje da sauransu suna amfani da alkalami, eh, suna amfani da fensiri. Wajen kuwa rubutu kamar irin wasiku na rubutu na allo, kamar rubutu na Kur'ani da ake yi a allo ko kuma Kur'ani da ake rubutawa ana amfani ne da alkalami ko kuma irin wajen rubutu da za a yi na sha ko rubutu na laya da sauransu. Waɗannan rubuce-rubucen duk ana amfani ne da alkalami gaskiya mafi yawanci. Kawai amfani da alkalami ko rubutu ya danganta ne da wane irin aiki za ka yi. Ni duk yanayin aikin da zan yi shi ke sa in zaɓi wane zan yi amfani da shi. Ba wai idan na fi son ka za ba koko ba na son ka za a'a, sai dai zan dubi yanayin aikin da zan gudanar ne in ga wanene ya fi dacewa da shi. Idan na ga wanda ya fi dacewa to gaskiya da shi zan yi. Ba damuwa ma wannan ne ko, ko wannan ne ko ba wannan ba a'a. Wanene dai ya fi dacewa to gaskiya shi ne nake yi da shi. Wannan ke nan.

Yaya kake tafiya wurare? Eh ina tafiya wurare da dama musamman a lokacin da babu aiki ko kuma na samu hutu ko kuma wani abun ya taso. Idan ya kasance akwai bukatar in gudanar da wani abu, wani abu ya taso ina tafiya wurare da dama. In je tashar mota in biya kuɗin mota, in hau mota a je a kai ni wani waje gari haka inda za mu je muyi ziyari mu ziyarci ƴan uwa, mu gudanar da abubuwa masu amfani, masu muhimmanci, mu gaggaisa da mutane da komai da komai dai gaskiya. To duk ta wannan hanyar nake bi nake gudanar da abubuwa waɗanda suka shafi tafiye tafiye wurare da dama. Wani lokacin ma tafiyar a ƙasa zakayi, wani lokacin a kan mashin to haka dai nake amfani.

Kana amfani da matashin wuya? To, duk da cewa dai wannan tambayar ba ta fito sosai ba amma ba zan iya cewa ga haƙiƙanin abun da take nufi ba. Saboda matashin wuya zai iya ɗaukar abubuwa da dama. Ba mu sani ba ko suna magana matashi na wuya wurin idan za ka zo ka yi bacci ka sa matashin kai ke nan a Hausa. In matashin kai ne eh gaskiya ina amfani da matashin kai sosai, musamman idan na zo zan yi bacci. Ina amfani da shi domin yana taimaka mun, wuya na ba zai gaji ba, in yi bacci na in ƙare lafiya. Ba wani damuwa ba, wani wannan hayaniya na ko mai gaskiya hankali kwance ina yin bacci sosai idan ya kasance ina amfani da matashi kai. Matashin kai eh yana taimaka mun sosai ina amfani da shi wajen yin bacci.

Kana koyan wata yare? Eh gaskiya ina koyan yare saboda ni dalibi ne na kimiyar harshe. Koyan yare abu ne da yake burge ni sosai saboda a yanzun ma ina shirye shiryen fara koyan Yarbanci. Duk da cewa akwai sauran yaruka kamar Turanci da kuma yaren Turkiyya. Ina koyan su ina son kuma in koya su. Bayan su din ma akwai ƙari da dama na yarukan da nake so in koya in ƙaƙara. A gaskiya ina son koyan yaruka sosai. Ina so kuma yanzun ma ina koyo, yanzun ma ina koyo gaskiya.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Sosai ma muna amfani da ruwan rijiya, saboda ruwan rijiya ruwa ne wanda yake zuwa da tsabta, wanda yake ɓulɓulowa daga ƙasa. Ruwa ne wanda ya bambanta da irin ruwan da ake ɗibowa daga kogi ko tafki. Domin shi wancan ne ruwa ne wanda da abubuwa sun shiga sosai. Ruwan rijiya kuwa ruwa ne wanda yake fitowa daga ƙasa, yana da tsabta, yana da inganci. Domin mu kam mu yanzu da shi muke amfani. Sai kasance cewa ma in dai na san zan zauna a gidan da babu ruwan rijiya ko na famfo to gaskiya ba na zama. Muna son ruwan rijiya, muna amfani da shi gaskiya, da shi ma muke amfani ko a halin yanzu.

Nawa bokiti kuke da su a gida? A zahirin gaskiya a gida muna da bokiti da yawa. Zasu iya kaiwa guda huɗu ko guda biyar. Saboda akwai bokitin wanka, akwai bokitin da ake wanki da shi. Wani bokitin ana bar shi a banɗaki ne kawai wanka ake. Wani kuma bokitin ana zuba ruwa ne a ajiye a waje. Wani ne kuma ana zubawa a ajiye a ɗaki. To ya danganta saboda yanayin amfanin mu da shi sosai. Muna da bokiti gaskiya guda kamar irin uku zuwa huɗu. Sannan kuma duk wanda ya fashe akan siyo wani sabo. Saboda ko wane ana ajiye shine a yi abun da ya kamata. Ba a ɗaukar wannan a kai ga wannan a ɗau wannan a saboda tsafta, saboda tsafta.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh ƙwarai da gaske ina sabunta su. Domin sabuntawar shine yake taimaka min wajen karɓar sabbin abubuwa wanda da turanci ake cewa upgrading kenan. Gaskiya ina sabuntawa, domin ko WhatsApp dina na kwamfuta bai fi yaushe ke nan ɗazu kamar da asubun da na sabunta shi. Sannan kuma kome ya zo sabo nakan yi in sabunta shi. Inde aka ce ga wani sabon abu an ƙara a wata manhaja ta kwamfuta, to nakan yi ƙoƙari in sabunta domin hakan zai taimaka min wajen ringa samun sabbin abubuwa. Saɓanin waɗancan da nake amfani da su a'da waɗanda tsofaffi ne. Domin sabunta waɗannan manhajojin na kwamfuta yana taimakawa kwamfuta wajen ta ringa aiki cikin sauri da cikin sauƙi da kuma ingantaccen aiki.

Yaya wurin aikinku yake? Wajen aikinmu waje ne eh wanda yake da tsari domin muna gudar da gudanar da aikinmu cikin tsari da ƙwarewa sosai da sosai. An tsara komai, kowane ma'aikaci ya san abin da zai yi, ya san aikace aikacen da zai gudanar na daidai wanda kuma duk wanda ya sauka cikin wannan tsari ana da dama a ajiye hankalinsa ko kuma a nemi a hukunta shi. Domin kowane aiki da ake gudanarwa yana tafiya ne a kan tsari. Ba ana aiki ba ne barkate kowa kawai yadda ya ga dama ya yi. A'a, wajen aikinmu gaskiya yana da tsari kuma muna bibiyar wannan tsari wajen gudanar da shi.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Eh gaskiya muna gudanar da aiki ne cikin natsuwa da kwanciyar hankali domin kowane member na ƙungiyar mu ana ware mishi nau'in aikin da zai yi ta yadda wani ba zai shiga aikin wani ba. Kowa yana aiki cikin abun da ya dace ya yi na aiki, wannan ba zai shiga aikin wannan ba, wannan idan aka ba da aiki ga iya wanda zai yi a haka a haka a harhaɗa. Gaskiya muna yin aikin cikin natsuwa, cikin nasara, cikin jin daɗi ba tare da yanayin samun saɓani ba.

Menene abincin da kake ci da safiya? A hakikanin gaskiya abincin da nake ci da safe, sautari yafi yawa da tuwo, tuwo, daddummamen tuwo, saboda idan akayi tuwo da daddare, da safe ana yi mana ɗumame. To ɗumamen nan gaskiya mafi yawan lokuta da shi nake karyawa. Sai dai kuma wani lokacin ina karyawa da shinkafa da wake, wani lokacin ina karyawa da koko, wani lokacin ina karyawa da dambu. Amma dai da tuwo, da tuwo shine nafi amfani da shi gaskiya. Shine nafi ci.